Sau nawa kake rubuta rahoton? Naka rubuta rahoton sau ɗaya a ƙarshen wata, amma fa ya danganci buƙata na gaggawa a kan haka. Yakan iya zuwa a rubuta na sati ko bayan sati biyu. Amma mafi akasari anfi rubuta rahoto na ƙarshen mako, na ƙarshen wata. Shi ne rahoton da muka fi rubutawa a gurin aikinmu.

Yaya sa hannun naku yake? Inda dai ake sa hannu idan al'amari ya kankama, ko kuma za a fitar da wasu kuɗi ko wasu abun nan za mu ɗauki alkalami mu sa hannu da shi. Haka ne, yanayin sa hannun namu yake.